Wane app kake amfani da shi don sakonni? To wannan jimla ce da ake tambaya ko wane irin app ne mutum yake amfani da shi ta wurin tura ko kuma ta wurin ba da wani sako. To sakonni sunanan iri-iri ne. Akwai sakonnin rubutu, sannan akwai kuma sakonnin zane, akwai kuma sakonnin murya. To ina amfani da su app kamar na wanda ake kira WhatsApp. Sannan ina kuma amfani da Facebook ta wurin tura sakonnina na murya da kuma na zane sannan da kuma na rubutu. Sannan in na rubutu ne kawai akwai wanda nake amfani, akwai wanda nake amfani da shi wanda ke zuwa da wayan hannu wato wanda ake kira, eh, phone book shi nake amfani da shi sai in tura SMS, in tura sakon nan da nake so in ba wa mutum na rubutu.

Minene yake saka dariya so wannan tambayar dai yana nufin koh minene akanyi domin mutum yaji dadi yayi dariya. To ina yin dariya ne idan wani abu ya kasance abin ban dariya kamar ko barkwanci ko kuma idan labari ko yanayi yana bani dariya ko kuma wani abu da ya bani mamaki cikin nishaɗi ina iya yin dariya. Ina iya yin dariya kuma idan magana mai kyawatarwa ne ko kuma magana mai ban sha'awa to yana iya sani dariya da kuma sauransu.

Yaya sa hannu naku yake? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya ne yanayin sa hannun mutum yake, ko yaya sa hannun mutum yake ko a wurin aikinsa, ko a wurin sana'a ko kuma a office. To in aka tambaye ni ne, zan iya cewa ina sa hannu ne ta wurin, um, rubuta sunana cikin sallo na musamman domin a gane ni. Wani lokaci ina rubuta sunana, cikakken sunana da, wato sunana da sunan ubana, sannan sai in yi wata zane. Wani lokaci kuma suna kawai nake rubuta ba sai na yi zane ba.

Nawa ne yawan danginku a gida? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutane nawa ne a iyalinku. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa a gida muna na mutane biyar ne. Akwai mahaifina da mahaifiyata, sannan akwai ƴar'uwata da kuma ɗan'uwana, sannan da ni. Sannan ina zaune ne tare da iyalina kuma muna rayuwa cikin fahimta da haɗin kai. Mahaifina mutum ne mai aiki sosai, yana kokarin ganin ya samar mana da duk abin da muke buƙata. Sannan ni, ina da ƴan'uwa guda biyu, ni ma ma ina taimaka musu, muna taimakawa juna a harkokin gida da kuma karatu ko kuma aiki. To mu dai, mu muna na mu biyar ne a danginmu.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? To wannan tambaya ana yi ne domin a san ko menene abin da mutum yake yi domin shakatawa ko kuma walawa. To, a indai tambayan in ni zan ansata? To a lokacin hutu ko lokacin da bana aiki ina yi abubuwa dabam dabam domin nishaɗi da kuma hutawa domin sabunta ƙarfina. Da farko nakan fara nakan motsa jikina domin lafiyan jikina sannan in yi wanka, sannan ina son karanta littattafai da yawa saboda wasu bayanai masu amfani da za su yi amfaneni ko a rayuwa ko kuma a wurin aiki. Wannan yana taimaka min in ci gaba da koyon sabobin abubuwa a kowane lokaci. Wani lokaci kuma ina son sauraron waƙoƙi masu natsuwa ko shirye-shirye masu ilmantarwa. Sannan nakan dinga kallon rawan wani wasu waƙoƙin, wani lokaci ina kuma rawa ina kuma jin daɗi ina walawa. Wasu lokuta kuma nakan yi barci, bacci yakan sa ni in huta in kuma ji daɗi. Wani lokaci kuma ina bata lokaci tare da iyalina ko kuma abokaina muna tattaunawa, muna dariya ko yin wasu abubuwa dai tare. Wannan yana ƙara mana zumunci da kuma fahimtar juna. Bugu da ƙari ina son yin yawo ina kuma son motsa jiki kamar yadda na faɗa da farko wasu lokaci. To saboda haka wannan yana taimaka min wajen kula da lafiyata da kuma samun natsuwa a zuciya. Abubuwan da nake yi ke nan domin nishaɗi. Wani zubi nakan je in sayi nama in zo in zauna in ci tare da abokai da kuma iyali. Duka wa'yannan su ne abubuwan da nake yi don nishaɗi.

Ina kake ajiye makullan ku? To ina gani wannan tambayan yana nufin abubuwa biyu. Ko in kuna gida, a ina kuke ijiye makullan ku? Wani lokaci kuma in mutum zai fita ana iya tambayansa ne ina mutum yake ajiye makullansa. To ni in aka tambaye ni ne, zan ce a kullum dai ina ajiye makullena a wuri guda na musamman domin kada su ɓace. A cikin ɗakina akwai wani wuri da na ƙera ne kusa da kofa ko kuma ina, ina ijiye makullena a wani jakka kusa da kofa yana nan a rataye a sama. Duk lokacin da nake nema in zan fita ina ɗauka shi. In kuma na dawo ina maida shi in saka shi a wurin. To na ɗauki wannan tsari ne domin saukaka min rayuwa. Saboda idan makullena yana wuri ɗaya a kowane lokaci in zan fita ba zan bata lokaci ina neman sa ba. In dai zan fita zan ɗauka makullin a wurin da na ajiye shi. Tunda na san da cewa a kan na ina da tsarin inda nake ijiye makullena. Sannan idan kuma zan dawo ba idan kuma na zan fita, in babu wani iyali babu iyalina a gida, ya kamata in ijiye musu makullai a wani wuri. Akwai wata ɗan wuri kusa da ƙofa a waje a ƙasa akwai abun da muke dagawa ne tabarma, sai mu saka makullin a ƙarƙashin tabarman. Duk wanda ya dawo gida zai buɗe wannan wurin, ya ɗauka makullin sannan ya buɗe ƙofa sai ya shiga. Wannan yana taimaka mana wajen tabbatar da cewa makullanmu ba su ɓace ba suna nan a adane kowane lokaci.

Yaya kake karɓar baƙo? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya kake marab-marabce mutum a gidan ka wanda ba danginka ba, wanda, wanda ba shi nan a cikin danginka. To wannan irin mutum baƙo ne. Baƙo yana iya zuwa ya kwana, wasu kuma suna iya zuwa kawai suyi gaisuwa su koma. To ni idan baƙo ya zo wurina, abu na farko da nake yi shine in tabbatar da cewa na gaishe shi a cikin girmamawa da kuma fara'a. Ina kuma, ina kuma nuna masa da cewa na ji daɗi da zuwansa. Sannan in nuna masa cewa yana da maraba da zuwa sosai. Sannan bayan haka sai in gayyace shi, in bashi wurin zama mai kyau mai kuma daɗi, na kuma tambaye shi yaya tafiyar sa ta kasance da kuma yaya abokin-abokan zama, yaya danginsa suna nan lafiya, suna nan ƙoshin lafiya. To wannan yana sa baƙo ya ji daɗi kuma ya ji ana girmama shi kuma yasan da cewa an kula da shi kuma an marabce shi sannan bayan haka kuma ina ƙoƙarin in ba wa baƙo abin sha, ko kuma abinci. Yawancin lokaci nakan fara ne da ba baƙo ruwa ko kuma lemu. Sannan sai in nemo abin da zan ba shi da zai ci na gwargwado. Domin wannan yana ƙara ne, nuna da cewa an marabce shi sosai kuma yana ƙara sa baƙon ya ji daɗi kuma ya ƙara son zuwa kuma wata rana domin yayi, yayi ziyara. Sannan a duk lokacin da bakon yake wurina ina kokarin mu'amala da shi cikin mutunci, cikin ladabi da kuma cikin kyakkyawar magana domin ya ji daɗin zuwansa. To a taƙaice dai, zan ce in baƙo ya zo wurina yanda nake karɓar baƙo, a taƙaice ina gaisuwarsa da fa-fara'a. Sannan ina nuna girmamawa, ina bashi wurin zama mai kyau, in bashi abin sha ko kuma abinci, sannan in saurare maganansa da kuma hirar da yake yi da ni. To wannan abin da nake yi kenan domin karɓan baƙo haka nake karɓan baƙo.

Wace rana kake zuwa kasuwa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wace rana ne a mako mutum yake zuwa kasuwa ko domin saya ko kuma domin sayarwa. To in aka tambaye ni, ina iya ce wa na fi zuwa kasuwa kwanaki biyu a mako. Ina zuwa kasuwa ne ranar Monday, sannan ranar Litinin, sannan wani lokaci ina zuwa kasuwa ranar-- kowane lokaci ina zuwa kasuwa ranar Asabar. To yawanci dai ina zuwa kasuwan ne kamar yadda na faɗa a ranar Asabar. Na fi zabar wannan rana saboda rana ne da nake samun isasshen lokaci na yin siyayya ba tare da gaggawa ba domin ba na zuwa aiki ranan. Sannan ranar Litinin ina zuwa kasuwan ne domin ranan shine ranan kasuwar mu na nan inda muke ana shirya kaya iri iri. In ka shiga za ka iya samun duk abin da kake so da sauƙi da kuma kyau da kuma kan-- a kuma kan lokaci. To wannan yana taimaka min wajen siyayya cikin tsari da kuma kauce wa wata irin bata lokaci ko kuma bata kuɗi. To yawanci dai na fi siyayyar ranar Asabar saboda rana ne nake siya kayan abinci, ina siya kayan gida, ina kuma siya kayan miya domin ina shirya wa satin gaba kiɗaya. Saboda haka na fi zuwa kasuwa ne ranar Asabar.

Kana iya dafa abinci? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ya iya girki. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa eh na iya girki sosai. Ina iya dafa abinci sosai. Na koyi girki ne tun lokacin da nake tasowa daga wurin mahaifiyata. Kuma a yanzu ina iya shiryasu sosai. Ina iya shirya abinci dabam dabam na yau da kullum. Ina iya dafa abinci kamar shinkafa. Wani lokaci ina iya dafa shinkafa da miya, wani lokaci tuwo da miyar kuka ko da miyan taushe ko da miyan yauki. Ina iya dafa wake, ina iya dafa alala, ina iya dafa abubuwa da yawa da ake dafawa na yau da kullum a gida. Ina iya yin kunu, ina kuma iya yin lemo na 'ya'yan itace. Ina kuma kokarin tabbatar da cewa abincin da nake dafawa yana da tsabta kuma yana da inganci. To in aka tambaye ni ne, zan ce eh ina iya dafa abinci sosai.

Yaya kake kamala aiki a lokaci? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya mutum yake yi domin ya kamala aikinsa da aka ba shi akan lokaci. To in dai aka tambaye ni ne, zance domin kamala aiki a lokaci, nakan yi amfani da tsari da kuma shiri mai kyau tun kafin na fara aikin. Wani lokaci ne na fi son in tsara abin da zan yi a kowace ta-- a kowace rana ta wurin rubuta jerin ayyuka da kuma duka muhimmancin da aikin da zan yi. In san wanda ya fi muhimmanci, in fara da shi. Wannan yana taimaka min ne wajen ganin cewa babu abin da zai maƙale ko kuma in manta yi. To ina kokarin yin aikin cikin natsuwa da kuma hankali ba tare da gaggawa ko hanzari ba domin yin sa cikin inganci da nake-- domin yanda nake son in yi shi a cikin inganci. To abin yakan taimake ni idan na natsu na yi wannan aiki. Idan wani abu ya taso ko wani matsala ta faru, ina gyara matsalar cikin hikima amma ba tare da bata lokaci ba. To abin da ke nan nake yi in kamala aiki a wani lokaci. To a taikace, a taikace dai zan iya cewa ina kamala aiki ta wurin loko-- a lokaci ta wurin tsara aiki ta wurin rubuta su ko kuma in yi jerin ayyukan da zan yi. Sannan ina yin aikin cikin hankali da kuma natsuwa. Ina kula da lokaci da kuma iyaka sannan ina tabbatar da ingancin aiki. To wannan ɗabi'a tana taimaka min a ciki, a cikin aikina da kuma rayuwa gaba ɗaya domin kasancewa mai aminci, mai shiri da kuma mai bin tsari.

Kana raba abincinku da mutane? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya raba abincinsa da mutane na waje. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina ƙoƙarin raba abinci na da mutane, musamman ma waɗanda suke bukata ko kuma marasa galihu. Wayanda suke cikin wata matsalar da baza su iya ciyarda kansu ba ina ƙoƙarin in raba abinci na da su saboda abin yana nuna ƙauna, yana nuna tausayi, yana kuma nuna kulawa ga wasu. To a gida, idan muna da abinci mai yawa, ina tabbatar da cewa na raba shi da ƴan uwa, da abokane, da makwabta da kuma sauransu. Wannan yana ƙara mana zumunci ne da kuma kyakkyawar mu'amala tsakanin mutane. Haka kuma a wasu lokuta idan na je wuraren aiki ko kuma al'uuma, ko kasuwa ina bayar da abinci ko taimako ga waɗanda suke bukata. Wannan yana koya min muhimmancin jinƙai da kuma taimakon juna. Wannan hanyoyin ke nan da nake raba abinci da mutane. A taikace, eh ina raba abinci da mutane.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko menene mutum yake yi lokacin da ana ruwan sama ko kuma lokacin da za a fara ruwan sama. To ni abin da nake yi ne lokacin da ruwa yake zuwa, ina daukar wasu matakai domin kasancewa cikin tsaro da kuma jin daɗi. Da farko idan ina gida, ina tabbatar da cewa duka tagogi da kofofi sun rufe domin ruwa yana iya shiga ne tawurin, yana iya shiga gida tawurin windo ko kuma tawurin kofa. Haka kuma ina tabbatar da cewa kayan lantarki da na'urori duka da duka suna nan a kashe. Sannan in kuma nayi shanyi a waje ina kwashe kayan da na shanya a waje domin in shigar da su cikin gida. Idan kuma ina waje ne lokacin ruwan bani nan a gida, ina fara neman wurin mafaka a wuri mai rufi kamar gida ko kuma shago domin gujewa tsananin ruwa ko kuma haɗari. Ina kuma sa takalma ko kuma kayan da suke dace da ruwa idan zan tafi wani wuri mai nesa. To a wannan lokaci ina amfani da damar ruwan don hutawa ko kuma yin wasu abubuwa masu amfani a gida kamar karanta littafi, kallon shirye-shirye ko kuma yin barci ma. Wani lokaci ina iya girki a lokacin da ruwa yake sauka. To abin da nake yi ke nan lokacin da ruwa yake zuwa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To ina gani wannan tambayan na na nufinne ko da wani lokaci ko kuma karfe nawa mutun yake zuwa kasuwa. To ni dai yawancin lokaci ina zuwa kasuwa da safe ne. Kaman mitsalin, misalin kar ƙarfe takwas zuwa karfe goma na safe. Nafi son zuwa da wuri domin abubuwa su kasance cikin sauki sannan kuma kasuwa ba ta cika da mutane sosai da safen nan. Kuma kayan abinci suna cikin kyau da kuma tsabta. Rana bai buga su ba kuma mutane ba su tattaɓa su da hannun su sosai ba. To in na je kasuwa da wuri, abun yana taimaka mun in saya kayan abinci masu kyau. Zuwa da wuri kuma yana taimaka mun in yi sayayya cikin natsuwa ba tare da gaggawa ko hayaniya ba. Haka kuma ina samun zabi mafi kyau na kayan abinci saboda ba a riga an sayar da mafi inganci ba. To a wasu lokuta kuma idan akwai aiki ko wani dalili, zan iya zuwa kasuwa da rana ko kuma da yamma. Amma mafi yawanci safiya ce nake zuwa lokacin da nake zuwa kasuwa domin sayayya.

Yaya kake kare kanku daga soro? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wace hanya mutum yake bi domin ya kare kansa daga sauro, daga cizon sauro. Toh in aka tambaye ni ne, ni kan zan iya cewa domin kare kaina daga cizon sauro, ina amfani da hanyoyi dabam dabam na, na, na tsaro. Toh na farko, ni kan yi ƙoƙari da cewa ina nan a gida ne da yamma musamman da dare saboda lokacin dare sauro yakan bi cizon mutane sosai. Sannan kuma a gida ina amfani ne da sandar sauro a gadona da kuma tagogi na musamman idan akwai ruwan sama ko kuma wuraren da sauro ke taruwa. Toh wannan yana hana sauro shiga gida da kuma gadon da nake kwanciya a kai. Haka kuma ina, idan ina fita idan kuma zan fita ina ƙoƙari ne in rufe duka jikina domin bana son sauro su cije ni. Sannan kuma nakan tabbatar da cewa na tsaftace ko'ina, na tsaftace tukunyar ruwa da kuma duk wani kwanukan ruwa da duk wani wuri da ruwa ke taruwa a gida. To wannan yana hana sauro ne taruwa a gida saboda wuraren da ruwa ke taruwa suna jawo sauro sosai. To hanyoyi kenan da nake bi domin in kare kan, in kare kaina daga cizon sauro.

Kana amfani da mataimakin murya? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana amfani da wata na'ura ce da ke kara masa karar murya idan yana magana ko a cikin jama'a ko kuma a waya. To in aka tambaye ni ne, na iya cewa indai ina ba da rahoto a cikin jama'a ko a wurin ibada ko kuma a wurin aiki wani lokaci, wani zubi ina amfani da mataimakin murya. Wani zubi kuma indai mutane ba su yi yawa ba ina amfani da muryana ne kawai haka domin muryana yana da kara sosai.

Menene lambar ku mai albarka? To, wato lamba mai albarka tana nufin wata lamba ce da ke ganin tana kawo wa mutum sa'a ko kuma albarka a rayuwa. Wasu suna ganin wasu lambobi kamar za a iya cewa lamba bakwai ko lamba takwas ko wata lamba ta musamman ita ce lamba mai albarka a gare su da take kawo musu sa'a. To ni in aka tambaye ni lamba na mai albarka ita ce lamba shida.

Kana sanya tabarau? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana sanya tabarau a fuskar sa, ko domin lafiyar idon sa, ko kuma idanun sa, ko kuma domin ado. To in aka tambaye ni, zan ce eh ina sanya tabarau idan akwai bukata, musamman idan ina kallon kwamfuta na dogon lokaci, ko idan akwai rana tana haskakawa sosai a wajen aiki, ko kuma idan zani kasuwa akwai rana. Yin hakan ne yana taimakawa idanuna su kasance da lafiya kuma yana rage gajiya da kuma ciwon kai. Hakan kuma yana taimaka mani wajen ganin abubuwa dakyau domin gudanar da aiki cikin inganci da kuma natsuwa. Wani zubin kuma nakan saka, nakan sanya su ne kawai domin ado.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin yanayin ɗaki ne mutum ya fi so. Ko mutum ya fi son ɗaki da zafi sosai, ko kuma ya fi son ɗaki mai sanyi sosai. To in aka tambaye ni, na iya cewa ni na fi son ɗaki mai yanayi mai ɗan sanyi sanyi da kuma mai ɗan dumi dumi. Bana son ɗaki mai yanayi da sanyi sosai, kuma bana son ɗaki mai yanayi da zafi sosai. Amma idan ya zama dole ne in zaba a cikin daya, to zan ce na fi son ɗaki mai yanayi mai sanyi.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Toh wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko sau nawa ne mutum yake shara a ɗakin sa ko kuma sau nawa ne mutum yake tsaftace ɗakin sa ta wurin shara. Toh in aka tambaye ni ni, ina iya cewa sau uku a rana ina sharan ɗakina. Ina sharan ɗakina da safe ne in na tashi bayan nayi addu'a. Zanyi sharan ɗakina in gyara gadona, sannan sai in fito waje in yi wasu ayuka. Sannan da rana kuma ina share ɗakina. Bayan nayi wanka ina share ɗakina. Sannan da daddare kafin in yi barci nakan share ɗakina domin ban so in kwanta ina shakan wata datti. Ina share ɗakina ne kamar yadda na fada da farko sau uku a rana domin kiyaye lafiya na da kuma kiyaye lafiyan iyalina.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? To wannan tambayar ana ƙoƙari ne a gani ko a sani ko nawa ne kuɗin da mutum yake biya sakamakon wutar lantarkin da yake amfani da shi a wata guda daya. To in aka tambaye ni, ni ina iya cewa yawan kuɗin da muke biya na wutar lantarki a wata a gidanmu shine kaman dubu, misali dubu bakwai. Wani zubin muna iya biya dubu takwas a wata. Hakan muna biyan hakan ne domin muna samun wuta sosai. Muna samun wuta sama da awa ashirin a rana. To in kana samun wuta sama da awa ashirin a rana, to ai ya zama dole mutum ya biya irin wannan kuɗin a wata.

Me kake yi don kiyaye lafiya? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wanna ma-- wanda mataki ne mutum yake ɗaukawa domin kiyaye lafiyar jikinsa. To domin kiyaye lafiya na, ina kula da abinci na ta hanyar cin abinci mai gina jiki kamar kayan lambu, 'ya'yan itatuwa kamar kifi da nama mai kyau da ƙwai da kuma sauransu. Haka kuma ina motsa jiki akai akai kamar ta hanyar yin gudu wani lokaci, wani lokaci ko ta tafiya, wani lokaci kuma ina rawa sosai domin in samu in motsa jikina. Ina kuma tabbatar da samun isasshen bacci domin jikina ya huta cikin dare. Bugu da ƙari kuma ina bin ƙa'idodin tsafta kamar wanke hannu da kyau da kuma guje wa abubuwa da ake iya da, da suke iya cutar da lafiyar jikina. Duk wannan yana taimaka mini wajen kasancewa cikin koshin lafiya da kuma natsuwa a aiki da rayuwa gaba ɗaya.

Kana yin barci da rana? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana kwanta ya huta da rana ko kuma ya yi barci da rana. To in aka tambaye ni ne, ina yi cewa wani zubin kamar ranar Asabar da ranar Lahadi, tun da ba na zuwa aiki, nakan kwanta ne da rana, misalin karfe goma sha biyu zuwa karfe uku, domin in huta, in yi barci da rana. To wannan yana taimaka min ne in huta da kuma ya ƙara min lafiyar jiki, ya kuma ƙara ƙwaƙwalwa, sa ƙwaƙwalwana ya yi aiki da kyau da kuma nazari masu kyau.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane mataki mutum yake yi, a yake ɗaukawa a lokacin da ya sami kanshi a cikin wata damuwa ko kuma matsala. To in aka tambaye ni, zan iya cewa lokacin da nake jin damuwa ina yin abubuwa da dama domin kwantar da hankali. Nakan fara da shakatawa wani zubi kuma nakan fara da yin nufashi a hankali ko kuma zama a wuri mai natsuwa mai shiru. Haka kuma ina iya yin ɗan tafiya ko motsa jiki domin fitar da damuwar daga jikina. Wasu lokuta kuma ina iya magana da abokai ko kuma dangi domin samun shawarwari ko jin ra'ayinsu. Idan matsalar tana da aiki, idan matsalar tana aiki ina tsara yadda zan magance ta ta hanyar yin tunani da shirya matakai masu kyau. Yin hakan ne yana taimaka min wajen rage damuwan yana kuma kiyaye lafiyata da kuma hankalina da kuma ci gaba da aiki cikin natsuwa da kuma inganci.

Wane irin waya kake amfani da shi? To wannan tambaya ce da akeyi domin a san ko wane irin wayan hannu mutum yake amfani da ita, ta wajen ko ta wajen aika sako ne ko ta wajen kira ko magana da mutane ko kuma ta wurin aiki. To in aka tambaye ni, yanzu haka ina amfani da waya ce mai suna Redmi A5. Sannan wannan wayan abun da yasa ina amfani da ita shine wayan tana da saukin amfani kuma tana da karfi wajen gudanar da ayuka na yau da kullum. Wannan waya tana taimaka mini wajen yin kira, aika sakonni, bincike a internet da kuma gudanar da wasu aikace aikace na aiki da kuma karatu. Ina kula sosai da waya ta domin tabbatar da cewa tana cikin tsari, tana da caji ishashe kuma tana aiki ba tare da matsala ba. Domin haka ne yana taimaka mini wajen kasancewa mai shirye shirye da saurin wajen amsa duk wani abu da ya shafi aiki ko kuma rayuwata. A ta kai ce wayan da nake amfani da ita, ita ce Redmi A5.

Wane lokaci na rana kake fi so? To wannan tambayar ne tana nufi ko wane lokaci ne a rana mutum ya fi so. Mutum yana iya son ko safiya, mutum yana iya fi son ko yamma ko maraice, mutum yana iya fi son ko kuma rana. To wannan tambayar ne ana kokari a san ko wane lokaci na rana ne mutum ya fi so. To ni in aka tambaye ni ne, ni nafi son aiki ko kuma gudanar da abubuwa a safiya musamman bayan na tashi da wuri. A wannan lokaci hankali yana cikin natsuwa, jiki yana da kuzari kuma ina iya mayar da hankali sosai kan aikin da nake yi. Hakan kuma safiya tana da kyau domin samun lokacin tsara ayyuka na rana gaba ɗaya. To duk da haka ina iya daidaita kaina idan akwai buƙatar yin aiki a wasu lokuta na rana domin tabbatar da cewa an kammala duk abin da ake buƙata a cikin lokaci.

Kana sanya agogo a hannu? To wannan tambayan ne ana nufin ne ana so a sani ko mutum yana sanya agogo a hannu ko saboda ado ko kuma domin wasu dalilai. To in aka tambaye ni, ni ina iya cewa eh ina sanya agogo a hannu, a hannuna kullum musamman idan zan fita aiki ko lokacin da nake gudanar da ayyuka na yau da kullum. Sanya agogo yana taimaka mini wajen tsara lokaci da kyau, sanin lokaci, sanin lokacin fara aiki da kuma kammalawan aiki da kuma kula da taro da kuma lokacin da ya dace. Hakan yana sa in kasance mai shirye shirye, kuma in guji jinkiri a duk abin da nake yi. Ina kuma sanya agogon hannu ne domin yana taimakamun ta wajen yin ado, yana sa kayan da na sa su yi kyau sosai.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Toh wannan tambaya tana nufi ne ko menene mutum ya fi son ci tsakanin shinkafa da kuma tuwo. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni na fi son cin shinkafa ne. Na fi son cin shinkafa ko dafaduka ko kuma shinkafa da miya. Domin in na ci shinkafa, bana jin nauyi a jikina. Amma duk sanda na ci tuwo, jikina yana min nauyi kuma duk inda nake sai dai in so neman wurin da zan kwanta. Domin jikina baya min dadi. Amma idan shinkafa ne, ina jin dadi a jikina kuma ina iya motsa jikina. Kuma ji dadin rayuwa.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana, ko wayan mutum yana daidaita haske, wato yana rage wa lokacin da ya kamata ya kuma ƙara lokacin da ya kamata da kanta. To in aka tambaye ni ne ina iya cewa, a'a wayana baya daidaita haske da kan, da kanshi domin ni dai ban sa shi a wannan tsari ba. Wani lokaci ni nike daidaita hasken da kaina domin samun kwanciyar hankali yayin da nake amfani da ita a wurare daban daban. To in na rage hasken wayana da hannuna, yana rage gajiya ga idanuwa na, yana kuma taimaka wajen adana batirin wayana. Yana kuma taimaka mun ta musamman idan rana tana haskakawa sosai ko kuma idan ɗakina yana duhu.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? To ina gani wannan tambayan ne yana nufi ko mutum yana zuwa aiki akan lokaci, ko kuma mutum yana zuwa aiki a daidai lokacin da aka tsara masa na zuwa aikinsa. To in zan amsa ne ina iya cewa, eh kullum ina kokarin zuwa aiki kan lokaci, domin in samu in kammala ayyuka yadda ya kamata, sannan kuma in sa shugaban aikina ya kuma ji dadin aiki dani. Ba sai lokaci ya kure sannan in fara gaggawan zuwa aiki ba. Yawancin lokaci ina ma zuwa aiki kafin lokaci.

Sau nawa kake amfani da intanet? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san kimanin lokacin da mutum yake amfani da intanet a rana. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina amfani da intanet kullum musamman domin aikin da nake yi da kuma neman bayanai. Wani lokaci nakan amfani da intanet domin in gane tsarin wani aikin da aka bani, zan yi nema bayanai ne a wurin, sannan su taimake ni su nuna mun abin da zan iya yi. Haka kuma ina amfani da intanet domin sadarwa da kuma nishaɗi, sai dai a wannan bangaren ba kowane lokaci nake amfani da intanet ba. Amma ina kula kada amfani da shi ya shafe ya kuma rage mun lokacin aikina.